Kayan marmarin da na fi so to Alhamdulillah dai. Ina son gwaiba, ina son mangoro, uwa uba aful.

To, tabarau ba na sanya wa amma dai yanzu na kusa in fara sakawa saboda shi ma yana cikin kalan wanka.

To ina son fure da yawa amma dai wanda nafi so jan launi wanda zai biyo shi kuma kore.

Ina da fanka mama. Muna so gashi nan yanzu haka ma kawai dai babu wuta da na don waina shi kaji.

Wajen cin abinci ina amfani da hannun dama, wajen tsarki kuma ina amfani da hannun hagu. Aikin yau da kullum kuma kowane yana yi.

To, kuɗin lantarki na, bani na ke biya ba. Kokuma in ca ba layi ɗaya nake ba. Da dai mukan haɗa dubu uku da ɗari biyar.